Kana sanya agogo a hannu. Eh, ina sanya agogo a hannu, kuma ina da agogona da yawa saboda ni ma'abocin mutum ne mai son duba lokaci. Saboda duk sanda nake aiki ina kallon agogon hannuna da sanin sanda zan fara aiki da sanin sanda zan gama, kuma da sanda nayi wanka na sa kaya mai kyau ko na sa suit ko na sa kaftani nakan sa agogo sabida agogon ma yana ƙara ma wannan ɗina kyau.

Ina kake aje makullan ku? Ina aje makullan mu a cikin durowa ko a kan tebur ko kuma na ajiye shi a waje mai tsaro sabida bana son lokacin da zan zo in buɗe ƙofa ko kuma zan tafi ofis na dinga duba inda nike aje makullai. Sabida haka ina ajje makullai na ne a inda idan na zo nima zan gani da wuri ba tare da na samu wata jinkiri ko matsala ba.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske saboda ni mutum ne wanda bana son duhu. Shi ya sa matagogin gidana suna da yawa saboda ni ina son haske sosai kuma ina son ɗakina yayi haske. Idan ɗakina yayi haske yana sa ko'ina nawa yayi kyau, yayi kyau sosai.

Kana iya yin iyo? Eh ina iya yin ihu sosai sabida lokacin da nake yaro nakan mukan je rafi mu je muyi wanka muyi iyo ko kuma idan mun tafi wajen shaƙatawa nakan je na shiga swimming pool nayi wanka kuma nayi iyo sosai.